Wane irin wasa kake yi a waje? To wannan tambaya tambaya mai kyau ne. Ina wasan kwallo shine ana kiranshi a English ana kiranshi football. Kwalo kenan. Ina son wasan ball sosai irin wasan nake yi a waje kenan. Eh ina haɗu da abokaina abokanaye na sai mu je fili sai mu haɗu muyi ball muyi ball mu zuba mu dawo. A ball nafison yi a waje kenan. Ball ai bana wasa da ball sosai. Wallahi ina haɗu da abokanaye na sai sa kayan ball muje muyi ball. Wasan nake soyi sosai kenan wasan kwallo a waje. Ai wasan nan in'kana tare da abokanaye ba ƙaramin daɗi ba. Ba ƙaramin daɗi nake jiba ina yin wasan nan tare da abokanaye. To irin wasan nake yi kenan wasan kwallo shine ana kiran shi ball. Ina yi tare da abokaina in mun haɗu. Wasan naci kayi kenan a waje.

To, inda nake taimakawa mutane, kamar mamana, bari in ce mama nawa. Irin wata rana zan je in ɗeba ma auntina ko kuma neighbor mu ruwa, an ba su da ruwa. Ko kuma in je ina fasa itace. Ya, in je ina fasa itace ko kuma wanki. Ina da neighbor wanda kowane sati ina masa wanki. To, ina ɗeba ruwa ma mutane, ina wanki, ina yakace taimako nake nan. Kuma ina yi shi sosai domin mu sha afiska. Abune yake taimako. Na gama su su ban albarka. Abun ne yake taimako na ke nan.

Gaskiya ba ran karya ba. Na fi son AC. Don ni fankan nan ya cika kawomin mura sosai. Sassa bana cika son fanka, AC. Bacci a garg-bacc-bacci a ƙarƙashin AC akwai daɗi. Ba zan karya ba. Na fi so bacci a ƙarƙashin AC. Sassa ni bana wasa da son AC sosai. Bana cika son fanka. In na bacci a ƙarƙashin fanka yana kawomun mura. Kuma jikina zai yi, zai yi, bareyi ƙarfi ba. Jikina zai dinga ciwo. So na fi ƙar-- na fi so kwance a ƙarƙashin fanka-- a ƙarƙashin AC. Na fi son AC da fanka. Don fankan nan ka-- fankan nan akwai matsala wata rana. So na prefer in kwanta a ƙarƙashin AC. AC ne ni nake so a kan fanka.

To in ya magana abincin gargajiya, wanda na fi so akwai abinci wanda na ce miyan karkashi da miyan kuka. Ka ina so abincin can sosai. In an dafa ma miyan kuka da towon shinkafa, ha ba ƙaramin daɗi ba. Wallahi to ni na fi son miyan kuka da karkashi da ton shinkafa. Abincin gargajiya wanda na fi son cin ke nan kuma bana wasa da abincin can yana mun daɗi. Yana mun, duk ta wanda mama na ta dafa abincin can ba ƙaramin daɗi nake ji ba. Ina ci in koshi inema kare, inci in koshi inema kare, inci in koshi inema kare. Abincin gargajiya wanda na fi son cin ke nan miyan karkashi ko kuma kuka da towon shinkafa.

Sosai sosai ina son kallon faɗuwar rana. Inga rana na faɗuwa nan akwai wani murmushi wanda muke ji, akwai wani kwancin rai wanda nake ji. Inda yake sau kwawa sai, sai, sai wurin ya canju, kallon wurin ya canju ka ba ƙaramin daɗi nake ji ba. So ina son kallon faɗin warana sosai sosai. Don akwai wani salama wanda yake ban. Ban san me ne ba, ban san yaya ne ba amma gaskiya ina so. Bari in karya ba. I, kallon faɗuwan rana a kullum zan ɗaga wayana ina recording in gani yane rana na faɗuwa. Amma ba, ba karya ko ina son faɗi, ina son kullon faɗuwan rana sosai sosai ina son kullon faɗuwan rana. Eh.

Eh, be ina kallo amma ba, ba wai na cika kallo sosai ba. Kagane ai, ba wai na cika kallo sosai ba. Ina kallo dai. Zan ce ina kallo. Kagani abu da taurari da dare nan. Eh to, zan ce ina kallo dai amma eh, na fi so na safiya dai. Amma a bari haka dai, a bari haka dai. Ina kallo sosai ma, ina kallo. Akwai, ba wani matsala kallo, kallon a dare so yeah ina kallo da dare. Ina kallo sosai daddare. Kana kallon taurarin da dare ina yi kuma ba matsala a wancan. Ba matsala a wancan ina yi. Ina yi.

To! Manufa na wata wata. Ka san ni, manufan nan akwai. Muna da shi. Muna da shi a gidanmu kam akwai. Muna da manufa ta wata wata, na wata watan. Wadance babu ba don akwai. Wannan kam ba matsala akwai gaskiya a wancan. Muna da shi. Muna da, muna da manufa na wata wata. Sosai sosai ma akwai. Ba matsala a wancan. Muna da shi. Yeah, muna da shi.

Ni ba me son rediyo ba kullum kullum. Na fi son in kallo a TV, na fi son in kalla news a TV. Eh, na cika son rediyo a da ke nan amma ba sosai sosai ba. Rediyo, ina da rediyo ba matsala dai amma ni rediyo dai ba kullum ba ne nake jin rediyo. Kaman baba na yana son rediyo sosai. Ba ran da ba ya kunna rediyon shi. Wancan kam, ka'a yana son rediyo ba karya. Mutumin can yana son rediyo sosai. So daga wurin shi ne nima koya son rediyo. Wancan kam ba matsala daga wurin shi na koya son rediyo. Yana son rediyo sosai sosai sosai sosai ba karya. Ai, iyaye na kamar baba na nan baya wasa da rediyo. Yana son maganar rediyo sosai wallahi.

Sosai sosai ina sha madara. Wai ni baya shan madara. Wallah ba sha-- akwai mutane da ba sa shan madara kam amma ni kam ina shan madara. Ina shan madara sosai. In na zo haɗa shayi sai in haɗa da madara. Ai, bana wasa da madara. Ina shan madara sosai wallahi. Madara in haɗa shi da, da shuga. Akwai abune ana ce nono. Kuma wasu lokaci ma ina haɗa madara da nono in sha. Kuma ana ce, eh, me ana kiran shi? Odirimu? Ya. Kasan fulatanci ba zan iya fulatanci sosai ba amma madara kuwa ina shan madara. Bana wasa da madara. Kaga madara, ai madara ma abun sha ne, da daɗi, da kyau, da kunu, abun sha ne. Bana wasa da madara. Bana wasa da madara. Yana mun daɗi. Ba ƙarami daɗi ba. Ba ƙarami peace nake ji ina sha madara ba. Akwai wani kwanciyar rai wanda ina buɗe madara in sha yana ban. Bana wasa da madara. Bana wasa da madara. Ina so madara sosai wallahi.

To, zan ce babban, babban nasara, shine komai wanda muke nema yake zuwa. Ka gane, kamar mu wanda muna aiki, oganmu yana jin kukanmu, ba karya. Komai wanda mun tambaya yana zuwa. Ba ya wasa da mu, ba ya wasa da kukanmu. In ya ji kukanmu ba ya wasa da shi. Wallahi, yana bamu duk abin da muke so, kuma duk abin da muke yi yana nasara. Duk abin da mun taɓa yana nasara, don muna sa jiki sosai a aiki. In maganar aiki ne, ba mawa wasa da aikimu. Wallahi, ba ma wasa da aikimu. Muna sa jiki sosai, muna aiki, muna murmushi, muna jin daɗin aiki. Insa sa muna samun babban masara-- nasara. Ba karamin nasara muke samu ba, in ya zo aiki. Wallahi. So, iya abun da muke yi kenan, wurin aiki, ba karamin nasara ba.

Gaskiya ina iya jefa dutse nisa. In na jefa ma dutse zai je nisa sosai. Ina iya jefa dutse nisa. Nisa ai bana wasa da jefi. Ina iya jefi. Da ina school ai bana wasa da jefi. Lokacin da nake makaranta bana wasa da, ina je, ina jefa, ina jefi, ina jefi sosai. Sosai ai ina iya jefa dutse sosai. Ai dutse inna jefa ma dutse ba karamin nisa zai yi ba. Ina kama ma a unguwar mu ba wanda ya kai ni jefa dutse da nisa. Ina competition da wani yaro ma ya so ya kama ni amma bai iya ba. Ka ban ni kawai in yanzu jefa dutse da nisa ka ban ni kawai ni expert ne. Na iya sosai a wancan gefe. Na iya bana wasa da wancan. Bana wasa da shi. Na iya.

Eh ina iya amfani da kwamfuta. Ina iya, gaskiya kam ina iya amfani da kwamfuta. Ai yana rage mun aiki ma sosai. Bakarya, yana rage mun aiki sosai sosai, yana rage mun aiki sosai. Ai amfani da kwamfuta kam na iya. To a makaranta an koya mana, to ina makaranta an koya mana amfani da kwamfuta dole in iya. To har na gama makaranta ina yi kwamfuta, ina taimake mutane ma abubuwa a kwamfuta, ina wansu taimako a kwamfuta. Ai maganar kwamfuta gabaɗaya ina iya amfani da kwamfuta sosai. Har babana ma ya siya mun kwamfuta don yaɗo ya san na iya. Wallahi ina iya amfani da kwamfuta wancan kam. Ai ba matsala amfani da kwamfuta kam ba matsala na iya. Wancan aiki nane, banni kawai da shi.

Gaskiya na fi son shayi ba ƙarya. Wallahi nina fi son insha shayi. Shayi kam ina son shayi sosai ba ƙarya. Shayi inna haɗa shi da biredi. Ina hada shi da burodi. Ina shan shayi. A gidanmu sunsan ina son shayi, Duk randa bansha shayi ba haushi nake ji. Da safe inna tashi da safe ba shayi haushi nake ji. Shi yasa basa wasa da ban shayi. Ina son shayi. Bana wasa da shayi. Ka samun madara yaji, sugar yaji. Shayi, shayi da biredi. Ba na wasa da shayi da biredi. Ina son shayi sosai sosai ina son shayi. Wallahi ina son shayi. Haka shayi duk abunda ba na wasa da shi da safe inna tashi shine shayi. Ina son shan shayi ba wasa.

Toh ruwa ina shan ruwa. Nawa ruwa kake sha kullum? Ina shan ruwa yana kai so biyar kullum. Don kasan ana zafi yanzu, ana zafi yanzu. Dole ka sha ruwa. To, in zan sha ruwa a rana yana kai so biyar gaskiya. Wannan kam, ina shan ruwa yana kai so biyar don ana zafi sosai a nan. A gefen nan ana zafi, ba karya. To, ai bana wasa da ruwa. Ina shan ruwa sosai. A rana ina shan ruwa yana kai so biyar, so biyar. Ina shan ruwa sai in huta, sai in kwanta. Gaskiya kam ruwa bana wasa da ruwa. Ruwa, don ruwa akwai amfani sosai a jiki. Kuma yakamata muna shanshi sosai. Shiyasa ni bana wasa da ruwa. Toh, haka yana kai so biyar a rana.

Ina karɓar baƙo da murmushi, da dariya, da farin ciki ba da ɓata rai ba. Ina karɓar baƙo da hannu biyu, da farin ciki. In karbe su, in ba su ruwan sha, in basu wuri su ba su ruwan sha, in nema musu abinci. Haka ne ke karɓar baƙo. Da farin ciki, da dariya, a zo a yi hira, ba ɓacin rai. Ko wanne murmushi, a samu abinci a ci, a sha ruwa, a yi hira kuma a tafi. In na kwana ne kuma in ba su ɗaki su kwana. Haka ne ke karɓan baƙo. In baƙo ya zo gidana, na ba shi abun da yake so, in ba shi ruwa, in ba shi abinci don zaman tare, don zaman lafiya. Bai kama ta baƙo ya zo ba ka na ɓata rai, babu, ni bana haka. Ina ba su abinci, ina ba su ruwan sha, a yi hira, a zauna da farin ciki. Haka ne ke yi.

Eh dai ina yi amma ba sosai ba. Aljuhun, aljuhu nakan ina yi, ina yi, ina yi amma ba sosai ba. Kaga ne ai, kagan garke, rike riga a aljuhun ka ina yi. Ka san abun dariya ne amma ba karya kan. Ka san wannan ba abun da za ka ci musu ba ne, ba abun da za ka ce karya ba ne wannan kan. Tabdi ina yi, tabdi ina yi. Kaga ne ko, kabdi ba karya ina rike riga a aljuhuna. Wannan kan gaskiya ne ina rike riga a aljuhuna. Kagan tambayar nan ma ban dariya amma kuma gaskiya na ji daɗin tambayar nan. Ba karya ba kome ina rike riga a aljihuna. Tabdi haka kan gaskiya ne ba karya.

Eh sosai sosai ina zuwa gidan fim. Ai gidan fim akwai wani gidan fim ta unguwar mu ina zuwa. Ka san kallo a gidan fim ya fi daɗi. In kana kallon, in kana kallon, in kana kallon ball ma ina jin daɗi kallo a gidan fim. Ana cin musu, ana dariya, ana akwai daɗi ne kawai. Akwai wani kwancin rai in kana kallo a gidan fim. Ina kallo a gidan fim sosai gaskiya kam. Don ni bana iya zama in zauna a gida inyi kallo ni kaɗai. Bari mun daɗin da zan je gidan fim in kallo ba. Shiyasa ni ina jin daɗin kallo a gidan fim. Gaskiya kam tabdi kallo a gidan fim akwai daɗi. Ba karya wannan kam ba karya. Ina jin ta, ina jin daɗin kallo a gidan fim. Ai baren iya zauna ma gidan fim, na je gidan fim da bagganai na muna hira, muna kallo, muna dariya. Akwai daɗi kuma akwai zumunci sosai.

Eh wurin aikin mu kam ba damuwa. Wurin aikin ku, aikin mu ba damuwa. Akwai zaman tare, akwai zumunci, ba'a rikici kuma oga mu baya da damuwa shi ma. Ya ana zaman tare, ana zumunci, ana farin ciki a wurin aikin mu ba damuwa. Sau dai dai watarana aiki zai yi yawa. Ai aiki a gajji amma ba damuwa dai muna cin dadin aiki. Muna tafiya haka, muna zumunci haka, muna zaman tare. Ba a rikici, ba a faɗa, ba a gulma. Ana zaman tare. Daɗin zaman aikin mu kenan. Akwai zumunci sosai. To shine zan ce wurin aikin mu ba damuwa. Wallahi wurin aikin mu ba damuwa. Don ana zaman tare ana, ana aiki, ana haka, ana haka, ana haka ba damuwa wurin aikin mu. Akwai zaman tare, akwai zumunci inda na faɗa dazu. Ana tafiya kowa ya san aikinshi, kowa ya san abin da zaiyi. SYasa ana cin gaba tare.

To, unguwar mu ba damuwa. Ana zaman tare da neighbours, ana dariya, ana fito a hira tare, ana zumunci, ba baƙin ciki, ba gulma, ana zaman tare. To, zan ce unguwar mu akwai lafiya, akwai zaman lafiya. Ba zaman rikici, sai zaman lafiya. Ana zaman tare da neighbours, ana dariya, ana fito a hira tare, ana zumunci, ba baƙin ciki, ba gulma, ana zaman tare. A fito tare, a wani lokacin ma ana ci abinci tare a unguwar mu kenan. Akwai zaman lafiya, ba haushi da juna, sai zaman hanƙuri da zaman farin ciki. Ana farin ciki da kowa a unguwar mu. Unguwar mu ko lafiya ba damuwa. Wallahi, ana zaman lafiya, ana zaman hankuri, ana zaman-- ana dariya da kowa, kowa na dariya da kowa. Ba wani baƙin ciki, ba komi, farin ciki ne kawai ana ji da farin ciki a unguwar mu. To, zan ce unguwar mu tabbas ba damuwa.

Ina amfani da internet sosai. Ai a rayuwar nan in baka da internet a waya akwai damuwa. Yakamata ka san me na faruwa a duniya, yakamata ka san me na faruwa kusa da kai, yakamata ka san abubuwan da yake faruwa a rayuwa. So in baka da internet ma kai zaman rayuwa fa barai ma daɗi cancancan ba. Amma ka san internet yazo ya sa abubuwa, ya zama, ya zo ya sa abubuwa yayi sauki, aiki ma yayi sauki. Baza ka san me na faruwa so internet akwai, akwai, akwai amfani sosai. Wallahi ina amfani da internet sosai, sosai, sosai, sosai. Wallahi ina amfani da internet. Bana wasa da internet a rayuwan na ai. Wallahi so internet kuwa akwai kyau, akwai amfani sosai. Ai maganar internet kuwa sai a hankali. Bana wasa da internet. Bana taba wasa da internet. Ina wasa, ina amfani da internet sosai.

Ina yi sosai waka kom. Waka, waka ina son waka. Ina wakaina wan, yana ban zaman lafiya, irin zuciya na zai, zai, zai nassu, zai sanyi. Ina son waka, ina waka a cikin zuciya. Gaskiya ba karya. Waka yana da amfani, yana mun amfani sosai. Don watarana kuwai ina aiki na gaji na shiga yin waka. Ina jin wani ɗar, ɗan, ɗan kwancen rai kaɗan. Don ni ma mai son waka ne. Ya ni ma mai son waka ne. Gaskiya kom tabbas waka ina yin shi a cikin zuciya ba karya. Tabbas kom waka ina yin shi a cikin zuciya. Don akwai wani kwancen rai wanda zuciyan ka ze ba ka. Ni kom ina waka, ina waka a cikin zuciya.

Na cika fara aikina da safe. Aikina na farawa dab da safe. Ai bana wasa da aikin safe. Aikina ya fara da safe sai yamma ina gama aiki. Wancan haka sai yamma ina gama aiki. Aiki ina fara aikina safe sai yamma in dawo in huta don gobe kuma in cigaba. Kasan aiki in siyan hankali amma dai yana taimako. Bakarya kai yana taimako. Da safe nake fara aiki in dawo gida da yamma. Don jiki ma na neman hutu. Gaskiya akwai jiki na neman hutu gobe kuma in cigaba da safe. To ko da safe ne ina fara aiki. Aiki na kan da safe ne nake farawa tabbas haka.

Aaa! Ni ina so abinci mai yaji sosai don ni mai son cin borkono ne. Gaskiya ko, ina son abinci mai yaji. Don ni ina son cin borkonu. In abincina ba yaji, ba na iya cikin, ba na iya cika cin abincin sosai. Wani lokaci ma in abinci akwai, akwai, akwai borkonu ina ƙara yaji. Don ni ina son yaji, kuma mama na ne, mama na ne ta koya mun cin yaji. Ba karya, tabbas kom, abinci in ba yaji baya mun daɗi. To ina son yaji sosai. Ina son yaji sosai. Ina da abokanai wanda su basa son yaji. Amma ni ina ce "Kai in ban ci abinci ba, ba yaji ba, akwai damuwa". Tabbas kom, yaji, ba na wasa da yaji. Ina son ci abinci da yaji. Wallahi, yaji, ai wa zai ce baya so abinci da yaji? Aaa! Tabbas ina so abinci da yaji sosai, ana samun yaji sosai a abinci.

To, gaskiya don taimakon juna. Abokanta in ba abokanta ya kamata in ka shiga damuwa abokinka ya taimake ka. In abokinka ma ya shiga damuwa, ka taimake abokinka. Zaman abokanta ke nan. Don ana tafiyan tare ba san gobe ba. Wa zai saya ma in ba abokinka ba? Ka gane ko? To abokanta akwai damuwa, akwai, akwai, akwai taimako. Kuma zaman tare shine abokanta. Ka san in ba a tare in ba a zama tare akwai damuwa. Jin aboki akwai amfani a rayuwa. Wallahi aboki akwai amfani tabbas aboki akwai amfani a rayuwa.

Tabbas kuwa, ina kallon inuwa na. Ina tafiya in ana rana sosai ma ina kallon inuwa na. Da ina karamin abincen namun daɗi ina kalla inuwa na sai in sallai a kai, ina kalla sai in sallai a kai. Yanzu kasan kamar muna kanana, lokacin da muke kanana ba'ayi wayo sosai ba. In mutum ya kalla inuwan shi sai yana, yana, yana, yana, yana sallai taka inuwan shi. To har yanzu ina kan kallon inuwa na. Ina kallon inuwa na. In kana tafiya rana dole ka kalla inuwan ka. Tabbas kon dole ka kalla inuwan ka in ba wa kai ba mutum ba kam. Ina tafiya ina kallon inuwa na, ina tafiya ina kallon inuwa na, ina tafiya ina kallon inuwa na. Inuwa na na bi ni a baya. Tabbas kun ba karya ina kallon inuwa. Wancan kam ƙarya bane. Ai, inuwan kama ai zai fita ko ma ina kake zai fita in ba ai dare bane. Ina kallon inuwa na.

Ai, wane irin fim nake son kallo? Ina son kallo action, Acto na faɗa da bos. Irin fim wanda nake so ke nan. Na son gan Afto na faɗa da bos. Don Afto ne shine kullum yana nasara. To ina son kallo fim kuma wanda zai kara min ilimi. Fim na business wanda zai kara min ilimi. Irin fim wanne nake so ke nan. Ka gane ko? Akwai, bana cikan son fim soyayya. A da ne nake cikan son fim soyayya amma ba kamar da ba. Ina son fim Abto da bos. Afto na dukan bos. Afto na nasara akan bos. Irin fim nake, nake so ke nan. Eh, zan ce kuma fim na soyayya bana cikan kallon fim na soyayya sosai, sosai, sosai, sosai haka nan. Bana cikan kallo fim na soyayya amma ina son sha haka.

Wane shago ka fi tafiya? Wane shago ka fi zuwa? Aaaan. Na fi zuwan shago turare don ni mutum ne mai son tularai. Ina da tularai ya kai kusan goma a ɗakina. Ni kuma bana yarda, inda na samu turare ya kai goma shi, shine bana yarda turare ya ƙare. So na fi son zuwan shagon turare ina son shagon turare da shagon kaya ma. Don ni mai son kaya ne, maibson gaye ne. So bana wasa da tularai kuma bana wasa da kayayyaki. Kaga ne, So ina son zuwan shagon turare a rana, a rana, zan ce a, a, a sati ina zuwa sau uku. E, a sati ina zuwa shagon tulare sau uku. Kuma, kamar na faɗa bana wasa da tularai gaskiya ko. Na son tularai sosai. Don kan son tularai akwai amfani a jiki. Bai kamata kana, kana, kana ware cikinka na ƙarni ba, ya kamata kana sa tulare don ka yi ƙa fita ƙa fita a tsakani mutane, mutane su, su so zuwa da kusa da kai. To shagon tulare kuma da shagon kayayyaki taɓ-- wancan kau tabas ina son zuwa. Ba karya, wancan kau tabas ina kan zuwa. Don ni bana wasa da shagon tularai da shagon kaya. Don ni mai son kaya ne kuma ni mai son gayen ne. Ina tara, na, na, na tara, na tara kayayyaki dayawa a ɗaki kamar mata. Ina son kaya, ina so, ina son zuwa, ina son zuwa shagon tulare sosai da shagon kayayyaki. Waɗannan abubuwa biyun nan wallahi bana wasa da su. Gaskiyar magana kenan. Wallahi bana wasa da su. Ka ga kaya shagon kaya da shagon turare tabbas abubuwa biyun nan da nake faɗa ma bana wasa dasu.

Eh muke iya sa uniform a wurin aiki amma ba kullum bane. Don akwai ranar wanda za mu sa cooperate mu fita a cooperate Akwai ranar kuma wanda za mu sa kayan ɗinki. Kamar ko wane, ko wane me na kira, ko wane Juma'a, ko wane juma'a muna sa kayan ɗinki a wurin aiki. Ana sa kayan ɗinki don a fita a yunifom tare. Ana sa kayan ɗinki don a fita a uniform tare. Kafin kayan ɗinki ran, ran Lahadi ba'a zuwa aiki, sati ba'a zuwa aiki. Ka gane ko? Amma ko wane Juma'a, ko wane Juma'a muna sa kayan ɗinki don mu fita tare, a yi aiki tare, a gama aiki lafiya kowa ya je gidansa. Eh ko wane Juma'a muna sa kayan ɗinki. Wancan kam haka muke yi. In an shiga sabon sati, an shiga sabon sati daga farin aiki, that's Monday ke nan ko ana ce Monday, ana kiransa Monday, za ka sa kayan wanda aka so. Tuesday ma zaka sa kaya wanda aka so Wednesday ma zaka sa kaya wanda aka so Friday, Thursday ma haka amma ka gan Juma'an can shi ne Friday. A Hausa ana kiransa Friday. Shi ne za ka sa kayan yadi yanda muke dressing kenan Ka gane ko? Za ka sa kayan Ladi, kayan yadi ka zo. Kowa zai sa kayan yadi ya zo wurin aiki ranan. Don a yi tafiya tare, a yi komai tare.

Eh, wurun fanka kan ina sa shi a uku ko biyu. Wani lokaci ma yana nafi, nafi so biyu. Don ni ba mai son fanka ba ne sosai. Don in na kunna fanka sosai yana kawo mun mura. To ba na cika son gudu fanka sosai. So ni nafi so in sa fanka a biyu. Don idan gudun shi kar yi yawa, idan dinga tafiya ɗan kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan don ni ba mai son fanka ba ne. Tab, haka ba ni ba don son fanka, tabba sani ba, ba mai son fanka ba. Don fankan in yana gudu sosai ma yana kawo mun mura. Sai jikina ya yi weak Ka gane ne ai. To ni nafi so fanka a biyu. A biyu in akwai zafi sosai ne, zan sa a uku. Wani lokaci ma in akwai ɗan sanyi ma ba na kunna fanka. In ba a zafi sosai ba na cika kunna fanka. Don ɗakin ɗaya ya yi ɗan sanyi sanyi zasa ba na kunna fanka. Eh haka. Don in na kunna fanka sosai yana dame hanci na. To nafi so fanka a biyu. Eh yana mun amfani sosai ma a biyu. Don ni fankan in ya yi yawa a jikina, in huri fankan ya yi yawa a jikina damuwa ne. So nafi son shi a biyu. Ba ya wuce biyu ko uku. Uku ima ya zama dole ne, ya zama dole ne in sa shi a uku. Wancan kan haka. Ya zama dole ne in sa shi a uku. Don ni yana ja man mura sosai. Ni kuma ba na shiri da mura. Wallahi. Tasa ina sa fanka na in ya yi yawa iyakaci biyu ne. Biyu ne nake so fanka. Nafiso sa fanka haka.

Eh muna yin wuta da itace. Ka san in ba, to a gidanmu mama na ta cika siya-- sorry, baba na ya cika siya gas da itace don a hura wuta. Don ka san in ba gas za shiga, za'a saya itace a hura wuta. To mun cika siya itace sosai ma a gidanmu muna, muna, muna yin abinci da itace. Kuma kasan abinci da itace kaman yafi daɗi ma. Wasu za su gayama sun fi so abinci, abinci a gas don yana sauri. Gaskiya ne abinci a gas yana sauri. Amma ni a gidanmu mun cika abinci da itace. Ba kullum ba dai, wasu lokaci muna yin da itace. Ka gane ko? So za mu je wata rana za mu shiga daji, mu je mu cire itace, mu yanka su itace. Wata rana kuma za mu je mu siya da kuɗinmu. Kagan in za mu je gonan nan muna zuwa da su adduna don mu je mu ciccire itace don a zo gida a yi abinci da shi. Don muna siya itace sosai a gidanmu yauwa. To mun cika kunna, muna kunna wuta da itace. Wancan tabbas muna komawa wuta, muna kunna wuta da itace. A gidanmu ayi in ba ayi abinci da itace ba, hmm sai hankali dai. Don mama na ta so abinci da itace sosai a gidanmu. Ta so abinci da itace. So muna kunna, muna kunna, muna kunna wuta da itace. Muna yin abinci da itace. Muna yin wuta da itace. Don wata rana ma in yayi duhu in ba wuta in ba da wuta ba, za mu kunna wuta a itace mu zauna don mu ga haske. Kuma yana taimako sosai. Tabbas yana kum, yana taimako sosai. Haka ne. Muna yin wuta da itace.

Umm, kana ci da cokali ko da hannu? To tambayan nan akwai kyau. In ina cin shinkafa, na fi cin ta cokali. Ka gane ai dan ni ba zan ci ma shinkafa da hannu ba. Da cokali nake cin shinkafa wasu rana. In za a ci tuwo kuma, sai da hannu. Ba zan ci ma tuwo da-- ka san mu a arewa mu fi jin daɗin cin tuwo da hannu. Mu a arewa kenan muna cin, muna jin daɗin cin tuwo da hannu. Bai kamata ka gan wani yana cin tuwo da, da cokali? Ina daɗin sa? Ba za ka ji daɗin sa ba ma. To mu a arewa mun cika cin tuwo da hannu, sai mu ci shinkafa da cokali. Akwai masu cin shinkafa da hannu fa, amma ni kam ina ci shinkafa da cokali, sai tuwo in ci ma da hannu. To shin ka-- cokali kuma da hannu a yi, tuwo-- hannu kuma a shinkafa a yi ka gan bai haɗu ba ai. Amma akwai masu ci kam, ba laifi. Abun da su na so ke nan. To inda na faɗa, ni, na fi so in ci ma tuwo da hannu. Gaskiya kam ni kenan na fi so ci ma tuwo da hannu. To ni ba na cika son cin shinkafa ma sosai. Ba na cika tuwon cin shinkafa sosai, sai tuwo. To ina cim ma tuwo sosai, sosai, sosai. Da hannu kuma nake ci. Ina ci ma tuwo da hannu, ci ma shinkafa da cokali. Wancan kam haka yake. Wancan kam haka yake. Tabbas cokali da shinkafa, tuwo kuma hannu. Haka na sace.

Kana kulle ƙofa kullum, kullum, kullum kan kafin in bacci ina kulle ƙofa. Bana bar ƙofana a buɗe. Ko, ko zan bacci rana ma ina kulle ƙofa. Ko ina cikin ɗaki ina cin abinci ina kulle ƙofa. Bana wasa da kulle ƙofa. Bana cika bar ƙofana a buɗe. Ko da diddire ma in zan shiga bacci ina kulle ƙofa. Don maganan sata. Kasa ana sata nan bai kamata ka bar ƙofanka a buɗe ba. Ko a bacin rana, ko ina ciki da abokanayena, ko ina wasa da waya, ko ina kallo a TV ina kulle ƙofa. Ko ana zafi mahota rana ma ina kulle ƙofa. Sai in kunna, sai in kunna fanka. Don bana ni mutum ne wanda baya cika bar ƙofa a buɗe. In kana nemana, zakazo ka kwankwasa ka tambaya ko ina ciki sai an samu. In bana ciki sai ka tafi. Don ni bana buɗe ƙofa. Tabbas haka kawai ni bana buɗe ƙofa. Ka gani ko? So ni ina cika rufi ƙofana. Har ina ɗaki kawai ina cika rufi ƙofana. Don bari birma ƙofa ba ban san wa zai shiga ba. Ni ɗaga ma abu ban sani ba. In zo ina hau shi. Ta sakar gama bana wasa da kulle ƙofa. Ina kulle ƙofa sosai. Kulle ƙofa kawai ina kulle ƙofa. Ina kulle ƙofa. Don ni bana bar ƙofana a buɗe. Bana bar ƙofa a buɗe. Ina kulle ƙofa gaskiya kenan. Tabbas.

Gaskiya kuwa ina son kallon wata da daddare. Tabbas! Ina son kallon wata da daddare. Zan zauna in dare ya ti haka, zan zauna in fita da abokanaina, mu zauna muna kallon wata, muna dariya, muna hira don zumunci. Da daddare kawai zan fita in kalla wata. Ina son kallon wata da daddare. Tabbas Wan can kam haka, zan fita ma sai in kalla ma wata. Ina kallon wata sosai sosai da daddare. Ai maganan wata bana kallawa wata ba? Ina kallawa wata sosai sosai da daddare. Wallahi ni bana wasa da kallon wata. In fita ma da abokanaina mu zauna muyi hira, ayi dariya, ayi komai, a kalla wata. Haka kawai. Muna kallon wata da daddare.

Eh, ina ba da shawara a aiki. Don akwai mutanen da za su zo wurina su ce suna neman tammako. Aaa, ga abune ya kamata su yi amma baya yi baya tafiya da kyau. Zan zauna da su, zan ba su shawara. Zan gaya musu ga abune za ku yi, ga abune bai kamata ka yi ba. Ga inda za ka je da abun nan da inda za ka fi da abun nan. Eh na abun nan ka daina wannan ka ci gaba. Abun nan ba kyau wannan akwai kyau. Kasan ba da shawara akwai kyau. So ina ba da shawara sosai a wurin aiki. Amma ba kowa bane in kana neman shawara a wurina za ka samu. A wurin aikin mu kuma sun sani da ba da shawara. Kuma shawarana na tambako sosai sosai. Don nema ina nema shawara. Mutane sun ban dole in bawa wani.

Eh, kana shanyen hula? Eh, ina shanyen hula. Ina wanke hula zan shanye don yana min temuko. Ina shanyen hula a waje. Wancan ka tabbas ina shanyen hula a waje. In ka gan, zan wanke sai ya fita da kyau. In ya fita da kyau, sai inje shanye shi don rana ya buga. Ya buga, ya buga, ya buga don ya bushe da kyau. So ina shanye wa a waje. Hula kam ina shanye shi a waje don rana ya fito. Ka gan rana ya fito nan sosai bai kamata ka shanye hula a cikin ɗaki ba. Ka gane yayi? Yakamata ka fitar da shi ka shanye shi a waje. Yauwa tabbas yana tamako. Na, ina shanyen hula na a waje in rana ya fito. Ba na shanyen hula a ciki. Ina shanyen hula a waje.

Wani irin sabulu kana amfani da shi? To, zan yi maganan sabulu. Kana, kana, kana nufin sabulu wanka ne ko sabulu wanki? In sabulu wanka ne ina amfani da Siri. Akoni sabulu ana kiransa Siri. Ina amfani da shi. Don na wanka, ya sha yi na min kyau. Ina amfani da sabulu biyu ne, Siri da akwai kuma ana ce Fiesta. Don sabulun can ina wanka da shi sai inji jikina yayi sanyi. Sai yan su sabulu wanki kuma ina amfani da Viva Soap. Don shi ma yana sa kaya na kamshi sosai ba karya. Ina amfani da Siri da Fiesta a wanka sai Viva Soap a wanki.

To, na cika zuwa kasuwa ko wane sati. Ko wane sati ina zuwa kasuwa. Wa'ansu lokaci kuma Lahadi. Ina zuwa kasuwa Lahadi. E, don kasan aikina yawa kuma Lahadi ne ranan hutu. So Lahadi ne zan rubuta duk abubuwan da ina son siya zan rubuta shi a pepa sai in je kasuwa in siye su in dawo gida. To ko wane Lahadi ko sati. Juma'a bana tafiya kasuwa ran Juma'a. Lahadi ne nake tafiya kasuwa ko sati amma ni na fi son Lahadi. Don Lahadi ne ina bin lokaci in siyayya, in siyayya, in siyayya sai in dawo gida. Lahadi ne lokacin wanda nake zuwa, ranar da nake zuwa kasuwa shine Lahadi.

Eh, ina karatu kafin in kwana amma ba kullum ba ne. Wani lokaci kafin kwana zan ɗan ɗaga wani takada indan karata kaɗan kafin kwana. A'a, ba kullum ba ne. Karatun ba kullum ba ne. Wayansu lokaci ina yi, wayansu lokaci ba na yi. Wancan ka, tabbas haka. Wani lokaci ina yi, wani lokaci ba na yi. Amma karatun kan kafin in kwana ina yi. Wancan ka zan ce eh amma ba kullum ba ne. Akwai lokaci wanda ba na yi, akwai lokaci wanda kuma ina yi. Eh, tabbas karatun kan kafin kwana ina yi amma ba kullum ba ne. Eh, haka kawai.

Kana yin addu'a kullum? Ai, ina addu'a kullum. Addu'a kom bana fasa addu'a. Don addu'a yana taimako na sosai, sosai. To don me zan fasa addu'a? Addu'a kom ina addu'a kullum, kullum. Wallahi, baran da ban tashi ba zan yi addu'a. Kafin inyi barci zan yi addu'a. In tashi barci ma zan yi addu'a. Na tashi barci zan yi addu'a. Ai bana wasa da addu'a. Don addu'a na da taimako sosai. Addu'a babun wanda za ka iya wasa da shi bane. To don me zan yi wasa da addu'a? Ina addu'a, ina addu'a sosai bana fasa addu'a. Addu'a kom bana fasawa. To ya'ina addu'a sosai, sosai, sosai. Don na san yana taimako na. Wallahi. Wancan kom ba'a fasawa. Addu'a kom baya fasawa. Yana taimako sosai, sosai. Babun fasawa bane.

To, ba zan ce ina da wani buri sosai ba amma inda nake aiki gaskiya kai, ban samani za iya cire ni a wurin ba. Don gaskiya ina aikina da zuciya ɗaya, ba damuwa, ba neman masifa, farin ciki da kowa nake yi. To, inda nake nan gaskiya kai ina aiki, ina aiki. Ba wai ɗagan kai bane, ba wani abu bane amma gaskiya ina aiki. Kuma ban samani za ɗaga ni a inda nake nan ba. Don ina sa jiki, ina tafiya da mutane, ina, ina, ina farin jini da kowa. Ni kuma ba mai haushi bane. Ina aiki da dariya da murmushi. Eh, ina aiki da dariya da murmushi. To, buri na ke nan a wurin aiki.

Motsa jiki ko ina motsa jiki sosai ma? Ka san zama wuri ɗaya damuwa ne, to bai kamata kullum-kullam ka na zama wuri ɗaya ba. Ga haka ga, ga jin jiki aiki ga, so ya kamata ka na ɗan motsa jiki. To motsa jiki ko ina motsa jiki kullum-kullum? Ai bana wasa motsa, bana wasa da motsa jiki kullum-kullum. Don in na tashi aiki wata rana ina iya dawowa gida. Ko ina iya dawowa gida in ɗan wanka, in ɗan huta kaɗan. Sai in yamma yayi haka nan sai in fita, in je in ɗan motsa jiki. Don na san akwai taimako, akwai taimako. Ka, ka iya jin jiki sosai. Ya kamata ka ɗan motsa jiki. Zan ɗin rage, ɗan rage, ɗan rage jin jiki wanda kayi ranar. To iya ina motsa jiki kullum-kullum bana wasa da motsa jiki.

Eh, ina yi. Ina yi duk kashe-kashe wanda an yi a aiki ina rubutawa. Ai dole in ajiye abubuwan wanda an yi, kuɗin wanda an kashe. Shiyasa duk kashe-kashe wanda ana yi, ina da wani takarda a gefe wanda ina ke rubuta komi wallahi. Ina rubuta komi duk kashe-kashen da komi komi ina rubutawa. Bana wasa da abubuwan can. Bana wasa da abubuwan can. Ina rubuta duk kashe-kashen da komi wanda an yi aiki, da kuɗin wanda ya shigo, da kuɗin wanda ya fita ina rubutawa takarda. Bana wasa da takardan can. Ni kaɗai ne merike takardan can. Ni kaɗai ne. So ina rubutawa duk kashin kuɗi wanda an yi aiki. Duk kashin kuɗin aiki ina yi.

To, yanzu kam ba zan ce ina koyon wata yare ba. Don akwai yare diyawa wanda in ina so in koya. Kasan kaman French, ina son in koya French. Eh ina, ina so in koya French. Don ni ɗan Hausa ne, kuma Hausan man, ba wai na iya cancan-cancan-can ba amma na san-- ina ƙoƙari. To ina ton koyan French, ina koya French kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan. A'a ana kiransa French amma ni ba ran ce French. Ko? Kuma eh zan ce yare wanda nake koya ke nan. Eh, ɗan yare wanda nake ɗan koya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan, don in samu in iya. Kasan French akwai kyau, Hausa ma akwai kyau. To zan ce yare wanda ina kokari ɗaina ina ɗan sa jiki kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan don in koya. Eh,

Eh zan ce ina ci dai amma ba sosai ba. Eh ba kowane abinci bane ina ci. Akwai abinci wanda bana cin sa. Eh amma ina cin kam, tabbas ina ci amma ba kowane abinci ba. Ka san ni kaman ni ba komai bane na shiga cikin ciki na. Akwai su abubuwa wanda zai shiga cikin ciki na, akwai su abubuwa wanda bare shiga ba. To ina da ba kowane abinci bane nake so. So zan ce ina ci wata rana kuma ka bana cika son shi sosai. Tabbas haka kam bana cika son shi sosai. Eh akwai ranar wanda okay zan ce zai, zan ci sa akwai rana kuma zan ce ka babu. To ni haka, haka, haka. Yana zuwa ne, zuwa zuwa yake yi. Eh haka kam tabbas haka. Eh.

Wane irin nama kake fi so? Zan ce na fi so naman saniya. E, shanu ke nan ko? Na fi so naman shaniya, da naman kaza, da naman akuya. Kaga nama uku nan, bana wasa da su. Bana wasa da su kaman ma naman akuya. Ina son ci naman akuya sosai. To iyaye iyane, iyaye na ne sun koya mun cin naman akuya. To, da naman saniya bana wasa da naman saniya. Ina ci sosai, sosai, sosai. E, kaga naman akuya, kaga naman kaza, da naman shanu, ko kuma saniya. E, ina cin su sosai. Kaza ma, ai kabarni ni da ƙasa kawai. Shine namomin wanne nake ci kenan. Kaga namomin mu wannan na kira uku nan, ina cin su sosai.

Wane irin i ice cream kake fi so? Ai, akwai abu na na ce vanilla flavor. Irin ice cream wane nake so kenan flavor in. Kah akwai daɗi bara ma ƙarya ba. Kasan inna sha ice cream chan, kai ba karemi daɗi nake ji ba a zuciya ta. Ina son ice cream chan, ana kiran shi vanilla flavor eh Flavor in kenan wai vallina, vanilla. Ina son ice cream chan sosai wallahi tallahi. Ice cream can ba karemi daɗi ba. Kai, ran da nasha ice cream chan, kai naji wani daɗi ne a cikin zuciya ta. Bara ma ƙarya ba, naji wani daɗi ne kawai a cikin zuciya ta. To ina son ice cream chan balahi. Ba ƙaremin balahi ice cream chan nayi ba. Ar daɗin ne kawai, daɗin ne ya yawa. Wallahi ice cream na kenan vanilla flavor.

Eh zan ce ina iya yi amma ba kullum ba ne. Akwai lokacin wanda zan yi, akwai lokacin wanda kai ba zan iya ba. So zan ce ina iya yi, zan ce ba na iya. To yana zuwa ne ba kullum ba ne. Ka gane ko? Ba kullum ba ne amma wa'in su lokaci dai zan iya. Ina iya yi wancan kwat tabbas ina iya yi. Ka gane ko? Amma duwa zuwa ne. So zan iya, zan iya zan ce yau amma ka san abubuwa ɗin yana zuwa kaman da ra'ai ne. Ɗan guntun raye. Ka gane ai? To eh to zan ce zan iya yi, zan ce kai ba zan iya ba. Eh zuwa zuwa ne amma ina iya yi kam. Wancan kwat tabbas ina iya yi ba wani matsala.

Eh, ba ran ce kuka ba de. Ba ran ce kuka ba, zan ce hawaye na fita ne. Ka san, ka san albasa ba, yana da wani abu. In ba ka iya yanka wa ba zai shiga idonka. Ka gane ko? To, wani lokaci dai in zan yi abinci, zan yanka, zan yanka albasa, yana shiga idona. Tabbas yana shiga idona. To, in ya shiga ido nan nan, sai hawaye ya taru. Wa'insu lokaci ma kaga hawaye zai fita, amma wani zai gan kaman kuka nake yi, bai san albasa ba ne. Ka gani ko? To, albasa in dai yana shiga idona sai hawaye na fita a idona. Eh, so ina iya yanka albasa. Ina wa, ina kuka. Ba ran ce kuka ba dai, amma zan ce hawaye dai na fita a idona. Wancan kam, tabbas yana faruwa, zan yanka albasa, hawaye ya taru a idona, Hawaye ma ya dinga zuba a idona kaman ina kuka. Eh,